Ina jurewa zafi ta yanayin buɗe vindodin ɗaki da ƙofa ko kuma yin wanka akai-akai kamar idan zafi ya dameka sai ka fita ka wasa ruwa, ka dawo, ka kwanta kuma. Amma idan yaci gaba ya zama wajibi ne dole ne sai ka kwanta haka.